Lokacin da nake cin abinci dare na shine ƙarfe bakwai da rabi kuma ina cin abinci da iyalina kuma na fi so in dinga ci tuwo da dare domin ya fi riƙen ciki da dare.

Ina son abinci mai yaji domin yana bada ɗanɗano mai daɗi. In abinci na da yaji, gaskiya kam abinci na daɗi sosai.

Abune farko da ina fara yi ina iso ofi- ofis ina fara da addu’a. Ina yi addu’a bayan addu’a sai ina zuwa jin gaishe da ma’aikatan wurin aikina daga ina gaishe ma’aikatan wurin aikina sai jin gaishe da ogan mu.

Ina kan ajiyan hotunan wayana a gidan hotuna. Wani lokaci kuma ina sashi a cikin katin kwakwalwa. Wannan domin shine in wayana ya lalace ko ya ɓace, in sake cire katin kwakwalwan, in sake samun shi sai na canza waya in samu hotunana duk sun bata.

Irin jakan da nake riƙe yana kan babbantawa bisa da irin jakan da nake aiki da shi. Kamar ranar Litinin da Talata ina kan tafiyan aiki daga gajeran jaka. Ranar Laraba da Alhamis ina tafiya da jakan makaranta, sai ranar Juma'a ba na tafiyan wurin aiki ba jaka domin muna zuwan kasuwanci ne ranar Juma'a.

Ina kan ajiyan kudi na a wurare dabban-dabban. Nai ɗiya ina yi da abokanaye na a unguwa, a unguwa na. Na biyu ina yi a kungiyar coci. Wannan kam yana taimako sosai a wurin barin kuɗi. Na biyu kuma ina yi da abokanayen wurin aikina domin in mun yi dasu se a karshen shekarar muna zuwa rabon kuɗin.

Ba na cika aiki da matashin wuya. Dalili shine kuwa na ci-- na saba kwance a kan gadon mai laushi, inda ya zama ya baya na ma in yi aiki da matashin wuya. Wataƙila maybe indai na gaji ko kuma baya na na ciwo shine na cika aiki da matashin wuya.

Ba na amfani da mataimakin murya domin muryana yana nan girde yake, kuma yanzu ina cikin ɗaki ina amfani da wayana kaɗai. So don haka ina gan ba a amfanin aiki da mataimakin murya.

Abin da nake yi don nishaɗi yana da ɗan yawa. Domin ina kan fita da safe in je gudu in dawo kafin in tafi aiki. Wani lokaci ina kan zuwa fili in je in yi kallon ƙafa. Wani lokaci kuma ina kan zama ina ɗin hira da abokanai na, ina ɗin hira da su a unguwar mu ɗan buga caca.

Yadda na ke ajiyan takaddun aikina, ina kan kasance a wurin rediyo, ina kan barin su a ofishi wurin aikina don akwai wurin drawer da muna kan kulle takardu mun tashi daga aiki, wanda kuma ina kan kawo gida in zo yin aiki a kansu. Ina da drawer a gidana wurin da na ajewa.

Yawan madobin da suke a gidana sun kai guda huɗu. Daya mun sashi a ɗakin wanka, daya kuma mun sashi a ɗakin cin abinci. Sai guda biyun mun saka su a ɗakin kwana, domin muna da ɗakin kwana guda biyu a gidan.

Eh ina zuwan gidan fim. Ina zuwa sau biyu a cikin sati. Ina zuwa ranar Juma'a da abokanaye na wurin aiki da kuma ranar Lahadi wani lokaci da abokanaye na wani lokaci kuma da iyalina a gida. Amma wani lokacin kuma a cikin sati bana kan zuwa in aiki ya mani yawa.

Ina kan shaƙata a lokacin hutu ta zuwa ƙauyuka in na je ƙauyena ko kuma inje ƙauyen abokanayena. Ta haka ina zuwa koya abubuwa da yawa, irin abincin da suke ci, yadda rayuwarsu a wurin yake, yadda kuma suna kan san kaya da yadda suna kan yin abubuwa a wurarensu. Ta haka yana taimake ni in san yadda yaya abubuwa ke faruwa a garina.

Ina kan yankan farse na sun biyu a sati. Wani lokaci ina kan yanka son shida a wata. Ina kan bambanta bisa tayim de farse na ya yi girma. Kaman sometimes ina kan yanka shi ranar Lahadi kafin in shiga wurin aiki. Wani lokaci in kuma na gama daga wurin aiki, sai in yanka. Kaman lokaci ranan su Juma'a ko ranar sati.

Ina kan magana da abokanayen ciniki in suka zo kasuwanci a wurina, yadda ina magana da su kamar abokanai na da kuma mutanen da gobe za su taimake ni. So ina magana da su yadda za mu samu ganewa a kasuwanci, yadda mun zo kasuwanci gobe za su dawo wurina su zo su sake kasuwa da ni.

Eh ina iya sallan igiya amma yanzu na don samu rauni a ƙafa wanda kam sallan igiya na ɗan bani wahala. Amma da yardan Allah in na samu sauki zan iya sake sallan igiya a duk kowane lokaci domin sallan igiyan baya bani wahala.

Yadda na ke yi don in ƙara aiki, ina aiki na da hikima domin ina yi aiki da hikima bana using ƙarfi ko iyawa na. Amma na yarda na ina yi aiki da hikima ina kan samu aiki mai yawa kuma ina kan ƙara girma a duk aikin da na ke yi. Don a haka na fi yarda in yi using hikima da kuma wayo in samu inganna tallafa aikin da na ke yi.

Ba na sa sanyin safa kullum. Dalili shine kuwa, in na sa manyan kaya, ba na cika in saka ko in na saka guntun wando, ba na aiki da safa. Amma duk ranan da na sa kaya zan je aiki ko zan je ofis, ina sa safan na kafa kullum.

Eh ina da sa hannu a sakonina dalili kuwa domin a san daga wurina ne sakon ya fito kuma yana taimako a san eh daga ina ne sakon na zuwa. So don haka ina da sa hannu a kowane sakon da na ya fita daga ofis na.

Eh ina tafiya da lemon lokacin ruwa da lili kuwa domin ina je wurin aiki ina kan dawo. Ruwa ya fara fadi wa amma lemon kan na taimake ni in samu in fita inga na kai gida. Don wani lokacin na fita na shiga mota zuwa gida ana kan saukar da ni a wurin da ana kan ruwa. So lemon na taimako in samu in yi amfani da shi in kai gida.

Eh ko wane lokaci ina ciniki a kasuwa, dalili domin kuwa kayan na sada kuma wani lokaci ba a gaya maka farashin abun. So ri dalilin cinikin kenan wancan kan na taimako kasamu farashin abun da kaje siya wa.

Ina duban sakonai a wurin aiki daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a domin ranakun zuwan wurin aiki na kenan. Ina je ranar Litinin da safe, ina kan shigan sako da kuma inna sake tashi daga wurin aiki. Inna sake duba na karshe inda nake dubawa shine ranar Juma'a, ranar da ina kan gama aiki a ni sati kenan.

Kayan ci mai soye soyen da nafi so yana da yawa domin ina son biredi, biskit, cin cin da kuma shi kek. Amma dai indai zan zaba wanda nafi so, zan je in zan zaba cin cin da shi kuma kek don shi ne nafi so.

Ina kan amfani da baƙin sabulu indai zan yi wankin kayan sawa na da kuma aikin cikin gida. Amma indai na wanka ne ina kan siyan sabulu mai kyau, wato shi ko Dettol ko Premier Soap don shi ya fi daɗin wanka.

Abun da nake tsoron shi shine ruwa Dalili kuwa shine lokacin da nake ƙarami, abokanai na sun taɓa turani a ruwa, kuma ruwan ya yi yawa sosai, so ya sa mun tsoro sosai. Tun daga ranan, bana kusa da ruwa, ina gan ruwa ina bin ina ganin kamar ruwa zai tafi da ni.

Babban nasaran da muka samu a wurin aiki shine shekarar da ya wuce da muka je muka duba takadan kasuwancinmu da muka yi a waccan shekarar. Muka duba muka samu naira miliyan ɗari da biyar a waccan shekarar, wato shi ne ranar da muka samu babban nasara a wurin aiki.

Yadda nake kula da gashi na, shine ta zuwa wurin aski, which ina zuwa sau daya a ƙo wani sati, ina zuwa inje in gyara shi kuma a yanka shi, ya sauka ƙasa sosai don haka ƙarsu man ya yi yawa, ƙar gashin ya yi yawa.

Abincin da na sani inji daɗin sa sosai shine abincin da ana sa nama da kuma kifi da ganye sosai. Wato gannan ganyen na gyaran jiki kuma yana taimako a jini sosai. So wancan abincin ya fi sa ni jin daɗi kuma na fi son abincin da ana dafa shi da kyau ya nuna kuma na fi son tuwo.

Eh ina iya amfani da kwamfuta, wuce ina da ɗaya da ina aiki da shi da kuma ina sake aiki da shi a wuraren aiki kuma na dade da aiki da kwamfutan. Tun ina makaranta ina aiki da kwamfuta sosai don yana taimako na a yin abubuwa daban daban.

Eh, ina tafiya da sauri. A wani lokacin na yi latti zuwa wurin da zan zani, ina kankara tafiya kuma ina muke da sauri sosai. Amma wani lokaci in kamar zan je yawone ina tafiya daidai daidai amma dai tafiya kam ina yi da sauri sosai.

Gudu na fankan da na fi so shine wanda ana barshi a siye a ɗaki. Wancan ya fi domin a kawuta yana hura da kyau kuma baya cika lalace da sauri. So shine ina ma aiki da shi a gidana a kuma ɗakina.

Yanayin wurin aiki sau da yawa yana da babban tasiri kan yadda kake da ƙwarin gwiwa a wurin aiki. Zaka bunkasa idan kana cikin yanayi mai cike da farin ciki da goyon baya wanda ke sanya ka cikin yakin da kake buƙatar kasancewa a ciki don ka yi nasara.

Yayan itacen da na fi so suna da yawa. Ina so yayan itacen mangwaro, gwaiba, lemu da shi kuma ayaba ga da abarba. Sune yayan itacen da na fi so domin suna da dadi kuma suna taimako a cikin jiki.

Yadda ina bada ra’ayi a wurin aiki, ina kan kasance, yace nadia ina bada ra’ayi a cikin ƙauna yadda kowa zai samu ganewa a mene ake so a yi da shawara wanda ya kamata a bayar.

Eh, ina kunna sanarwan apps domin in samu abubuwan da yana faruwa, dokuma shawarwarin da ana baiyarwa asu apps domin yana kante taimako sosai a kan sanin me ke faruwa da me kuma za ka yi a rayuwa.

Eh ina shuka shirye-shirye a gida domin yana sa in yiwa a gida kuma yana bada yayan itatuwa da za ka samu kaci ba sai ka fita ka siya ba. Kaman a gidana ina da su shirye-shiryen abubuwa itatuwa da yawa a gida.

A'a, ba na ci jan farci. Dalili kuwa shine ina yankan farcen na sau biyu a sati. Wannan yana taimako a sa farci baya girma a ko wane lokaci kuma yana taimakona ba na ci jan farcena a ko wane lokaci. So ba na ci jan farci don ina yanka shi a kullum.

Teburinmu a wurin aiki an sa su yadda kowa na da nashi wurin rubutun da wurin, zama an yi shi haka domin kowa na da kwamfutan da na aiki da shi a wurin aiki kuma akwai masu rubutu. So an yi shi haka domin kowa ya samu wurin da zai samu shi ma ya samu space ya ɗanyi rubutun shi.

Man da nake amfani da shi shine Vaseline. Domin wannan mai din yana kaman jiki kuma yana sa jiki yayi laushi. Domin yana bada ƙamshin jiki kuma yana riƙe fatan jiki da kyau. So ina amfani da shi a gidana da iyalina.

Ina kan mika jiki da safe amma ba ko wane safe ba. Wani lokaci ina kan mike jiki amma wani lokaci kamar lokacin da nake kan zuwan aiki bana da lokacin mika jiki so ina tafiyan aiki amma zuwa ta sati shine ina kan samu lokaci in mike jiki da kyau.

Shagon da na fi zuwa shine shagon da ke kusa da ni domin wancan shagon yayi babba. Babban shagon ne kuma ana kansamun kome da kome a cikinsa. To kuma shagon na da arha kuma shagon mai shagon baya da damuwa da mutane.

Eh ina musafaha da mutane a kowane lokaci domin wannan yana kawo zaman lafiya kuma yana nuna kana ba su girmansu, suna yarda na fita, na haɗu da mutane, na shan hannu da su a kowane lokaci domin ya nuna ana tafiya tare a kowane lokaci.

Eh ina buɗe taga a daki kowane lokaci domin iska ya samu ya shiga kuma yana sa wuri ya zama ɗaki ya zauna da tsabta kuma yana sa iska yana shiga da kyau sosai a kowane lokaci saboda dare ne ana kankulle domin a samu a kwanta a yi barci.

Abin da nake yi da raguwar abinci shine in abinci ya ragu, ina kansa shi a cikin friza. Wannan yana sa abinci ya riƙe sanyi don gobe ina zo in samu in duma da safe in ci in tafi wurin aiki. Wani lokaci kuma ina ɗan diba, in sama dabbobin da suna gida don su ma su samu su ci.

Ba na cika rera waƙa lokacin wanka. Dalili shi ne ni ba mai reran waƙa in dai ina wanka ba. Damuwa na shine in shiga wanka, in gama, in zo in shiga ɗaki in shafa mai, in sa kaya, in yi abin da zan yi, in taimake kaina. Wancan ya fi ririn waƙa a lokacin wanka.

Abun sha da na fi so suna nan da yawa amma indai zan zaba don ina shan coke, ina shan ruwa, ina shan su fantin nan duka amma indai zan zaba wanda na fi so ina gan zan zaba shi coke domin shi ya fi aiki a jiki sosai.

Mayar da hankali kan ayyuka, rarraba ayyuka. Miyar da hankali kan aiki, ba wa ayyuka aiki. Sanya ka'idodin gaske, rage kasuwa.

Eh, ina duban daftarin kuɗi sau ɗaya a sati. Don haka yana yin taimako a bani cikakken ajiyan da aka yi a wurin aiki, da kuma asan nawa ya fita da kuma nawa yana shigawa ko wani sati da ko wani wata. Domin yin haka yana taimako asan nawa zai za'aɗinga aiki da shi da kuma nawa na shiga kamfani aiki.

Abin muhimmanci a cikin abokantaka shine, ka zauna a duba meye za yi da zai kawo cigaba a wurin ofishi, kuma zaman tare da dariya da ƙauna da juna shine abu muhimmanci a cikin abokantaka.

To, yawan takalman da nake da su sun fi goma. Akwai wanda ina sa zuwa ofis, akwai wanda ina sa zuwa wurin kallon ƙafa, akwai wanda ina sa na wanka, akwai wanda kuma ina sa na zaman gida da shi.

Eh, ina iya jimre wa barkono mai yaji. Dalili kuwa shi ne, in yajin ya yi yawa ina kan jimre in ci don haka ina ɗan tura shi da ruwa. Amma ba kowane lokaci bane ina iya jimre wa ba dai. Amma duk lokacin da an bani abinci mai yaji ina kan jimre wa.

Yawan taron da muke kan yi a mako yana kan bambanta. Dalili kuwa shine in dai akwai dalilin ƙira, sannan wani lokaci ana kan ƙira a ƙarshen wata, wani lokaci a farin wata. So cikakke dai mun cika yin shi sau biyu a wata ko wane mako, amma wani lokaci yana kan fin sau biyu.

Eh, ina rufe bakin ko wani lokacin har ma dalili kuwa shine domin akwai mutane da suna kusa da ni ko kuma wani lokaci kuma bakyau kayi shi mutane suna tare da kai. Nan kan yana da kyau ka kulle bakin a lokacin ham ma.

Launi da na fi so shine ja, amma ko da shi ke wani lokaci ina son baƙi ko kuma fari domin suma suna da kyau. Amma wanda dai na fi so shine ja domin ja yana da kyau sosai a jiki kuma yana karɓe ni a jiki.

Eh ina son ya tuna tarwa don ayyuka. Wannan dalili kuwa shine, bincike yana nuna cewa tunatarwa akai-akai yana rage yawar rasa wani abu mai mahimmanci kamar aikin da kake jira ko ranar da za ka kammala.

Ina kan zuwan kasuwa son daya a sati. Wani lokaci ina kan zuwa son biyu a wata. Wannan dalili shine kuwa domin ina ji son daya a sati, ina kan samun abubuwan da zai doke ni har zuwa wata. Wani lokaci kuma in ba ka samu abubuwan da ka siya ba, ina kan koma, ko wane sati. Amma wani lokacin in na siya, ni da komawa, sai may be son biyu a sati ko son daya a sati.

Eh ina iya gabatar da rahoto domin na cika bayar da rahoto akan a ofisin wurin da nake kan aiki. Domin ko wane sati muna ba da rahoto kuma kowa na ba da rahoto. So domin haka na iya bayar da rahoto kuma ina bayarwa a ofishi a ko wane lokaci.

To yanayin da na fi so shine yanayin da nake samun kai na a komai na tafiya mun yadda nake so, da kuma lokacin da karshen wata ya kai da kuma ranar sujada shine lokacin da na ci kafin su don wancan lokacin ne suna da manufa mun sosai a rayuwata.

Rana mafi kyau a mako shine ranan Lahadi. Dalili kuwa shine ranan Lahadi ne nake samu in je wurin sujada, in yi ma Allahna sujada, in ɗaukaka shi, in mashi ya, in ba shi yabo da ɗaukaka. Kuma lokacin shine ranar da nake samu da iyalina, mu samu muyi hira a gida.

Abincin da nake ci da safiya yana kan bambanta. Wani lokaci ina kan shan shayi da biredi, wani lokaci kuma ina kan shan kunu da ko kuma doya. Wani lokaci kuma ina kan duma abincin da ta kwana a gida. Wani lokaci kuma ina kan tafiya ba cin komai.

Eh, ina kan yin waka cikin zuciya. Wani lokaci inda ina cikin jama'a, ina kan duka waƙa in tayi a zuciya yana samun farin ciki ina kuma jin daɗi. Kuma ina cikin tafiya sai in dinga dukan waƙa a zuciya har sai na kai wurin da zani.

Eh ina cin cita a abinci. Dalili shine a gida ana dahuwa da cita kuma tun ina ƙarami na tashi ana dahuwa a gida da cita. So wannan ne na sa ni ina cin cita a kowane abincin da aka dafa kuma na daɗe da cin cita sosai.

Eh, ina kwana a ciki. Wannan dalili shi ne duk lokacin da ina gida, ina kwana a ɗakin ciki. Domin wannan dalili, ina da nawa ɗakin a gida wanda yana ciki, so ina amfani da shi ta dalilin kwanciya.

Eh ina bin ƙa'idojin aiki na daya a cikin shi ne ina amfani da lokacin aiki kuma duk abin da aka bayar a ofis na yi, ko da'a ce rubutu ne ko kuma aiki da aka bayar ina duba in ga na yi shi a cikin lokaci.

Aikin gidan da nake yi a kullum suna da yawa. Na ɗaya a ciki shine inna tashi da safe ina doka tsintsiya in yi shara. In na yi shara ina, ina sake gyaran ɗakin cici sai in sake gyara ɗakin zama. In na gyara ɗakin zama sai in sake doke tsintsiya in share wajen gida.

Ina kan taimakawa mutane ta wurin taimakon mutane da abincin ci, sutura da abubuwan da ina kan ga zan iya in taimaka. Wani lokaci kuma ina taimako da kuɗi kamar ta gefen abinci in dai nayi dahuwa ina. Ga wanda ya zo nima ina kan ɗauka in ji bani gida in ɗan tallafa ma mutane a waje.

Eh, ina kan biyan kuɗi ta waya. Wannan dalili kuwa shi ne, ina da app a waya na wanda ina kan tura kuɗi ma mutane. Wannan dalili kuma shi ne, in dai na siya abu a kasuwa ko a shago, ina kan amfani da waya na in tura ma mutumin kuɗin shi.

Eh, ina iya kunna wuta. Don tun ina karami, na saba kunna wuta kuma nine mai kunna wuta a gida kuma ina kan dahuwa. So kafin in yi dahuwa ina kai shi gani murhu, inje in kunna wuta. So wannan na taimako na har na iya kunna wuta.

Eh, ina sa turare kullum. Wannan dalili shine yana sa jikinka yana kamshi mai kyau kuma kana kan shigan cikin mutane ba so ro, ba kunya domin ba za a kika ba ko mutane ba su gudu daga jikinka ba. So turare na taimako sosai a jiki.

Gidan abincin da na fi so sunanan diyawa amma wanda na fi so shi ne Mr Biggs. Wannan dalili kuwa shi ne abincin su na kyau kuma yana da araha kuma kowa na iya zuwa ya ci. Anandin suna barba abincin da kyau kuma abincin su suna dafa shi yana nuna sosai.

Ina kan kallon waya na a kowane lokacin da ina tare da shi ko kuma a kowane lokacin da ina amfani da shi. Ta dalilin haka, in samu in yi kira ko in yi aiki a ofis ko a wurin aikina ko kuma in ki kira a gida ko kuma in samu ansosi daga shi intanet.

Irin wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Wannan wasan na da daɗin ƙwallo sosai kuma mukakin zuwa da abokanaye da 'yan wani. Mu je muzona mu kalla a ɗakin ƙwallo ko kuma mu kalla a gida tare da 'yan wani a gida. Wannan kam na kawo zaman lafiya a gida sosai.

Wanda yana ƙarƙafa mini baya shine ogana a wurin aiki, shine mataimaki na kuma shine yana kan taimakawa a kowane abun da nake yi. Dalili kuwa shine domin shi ne yake ja mun hannu a duk aikin da nake yi.

Eh muna da manufa na wata-wata. Manufan suna da yawa kuma sune suna taimakon mu gan ina ne za mu kai wannan watan kuma yaya ne za mu yi mu gani mun kai kafin watan ya ƙare. Wannan kam yana taimakon mu a kowane wata a gani mun yi nisa a wurin aiki.

Kudin wutan lantarki a wata da muke biya yana bambanta wa na kowane wata. A wani wata muna kan biyan dubu biyar, wani wata dubu shida, wani watan dubu takwas, wani wata dubu tara, wani wata ma yana kan kai dubu goma amma wanɗansu watan yana kan kasa ko yafi haka.

Dagantarkar na da abokin aiki yana tafiya, yarda ya kamata. Dalili shine ba ma cikan samun damuwa, muna yin kome a tare don mu ga munci gaba abin da muke yi. Manufanmu da abokanayan aikina ya zo daya.

Ina amfani da duka hannuna biyu. Amma wani lokaci inda kamar ta gefen cin abinci ne, ina kan amfani da hannun dama, ko kuma ta rubutu ina amfani da hannun dama. Amma in ya zo ta gefen ɗaukan kaya ko wani ayuka ina amfani da duka hannu biyu.

Eh, ina kan tara tsabar kuɗi ata wurin su adashe ko zuban a cikin asusu. Wannan yana kan sani in tara tsabar kuɗi sosai. Kuma wani lokaci muna kan doka, muna kan karban aro. Wancan aron yana kan taimaken mu a ji kuɗi diyewa.

Ba ko wane lokaci bane ina katare kafafu lokacin zama. Dalili shine, indai ina wurin aiki, bana katare kafa. Na ajiye shi a wuri ɗaya, don in samu in yi aiki da suri. Amma indai ina gida ina kallo, ina kan katare kafa inyi zama, don in samu in huta.

Eh, ina cire takalma a gida. Dalili kuwa shine akwai takalman cikin ɗaki. Ina cire a waje, in na dawo daga aiki ina cire shi a waje amma wani lokaci ina kan shigar da shi in je in bari a ɗaki. Amma dai a ciki ina da takalman zaman ciki, ina da takalman aiki a waje.

Yadda na ke jagorantar da mutane, ina kankara amince da sadarwa ta buɗe, koyi dabarun da za su ƙarfafa ƙungiya, ko da kuma ƙarfafa ta, ba da amsa da kuma karɓar ra'ayi. Wannan ne yadda na ke yi jagorantar mutane.

Ina kammbarin makulli a wuri mai gadi, wannan dalili shi kullum yana kasance da makullin a gida. Wani lokaci kuma ina kan tafiya da wani makullin dalili kuwa domin ranan da baya nan ko wani abu ya faru, zan samu makullin da zan samu in shiga gida ko in tafi wurin aiki.

Eh, inakan rubuta kashin kuɗin aiki. Wannan dalili in san nawa ne ya fita daga jikina, insan nawa nake dashi, da nawa zai kaini har ƙarshen wata. Wannan na taimako sosai insan yadda fitan kuɗina, da shigan kuɗina yake.

Takalman da na fi so shine takalman da na rufin kafa. Dalili shine ina kan tafiya da shi, in sa shi zuwa wurin aiki, in ji ba damuwa kuma yana daɗi a kafa. Amma indai ina gida kam ina aiki da slippers ne.

Irin wayan da nake amfani da shi shine samsung amma waensu lokaci ina kan canza zuwa tecno, ko kuma in canza suwa itel. Wani lokaci kuma ina kyanja zuwa Vivo ko wani babban waya. Amma dai wanda ina amfani da shi yanzu de shine Samsung don shine yafi bani abun da nake so.

Dagantakar na da makwabta na yana tafiya da kyau. Dalili kuwa shi ne muna komai a tare, muna so mu gan mun kawo cin gaba a gari da wurin aiki. So tafiyan yana tafiya da kyau. A cikin tafiyan ba mu taba samu damuwa ba da juna.

Eh, ina kam raba abinci na da mutane. Dalili shine ina taimakon maƙwabtana kuma su ma suna taimaka mani a wani lokaci. Muna yin haka domin mu gani muna zaman tare, zaman lafiya, zaman ci gaba da kuma taimakon wanda baya da shi don ko shima ya samu abin da zai samu ya sa a baki.

A'a, ba na zaman kan gwiwa. Na zaune a kujera, na kallon fim. Bayan ina zan gama zaune a kan kujera, zan shiga ɗakin ciki in je in kwanta. Na kwanta da safe in tashi in samu in tafi ofis wurin aiki.

Ina sharen kura a kullum a kowane lokaci. Dalili shine gida na daukan kura duk lokacin da an buɗe ƙofofin gida da taga. So dalilin haka dole in na tashi da safe ina kan share kura, in na dawo daga wurin aiki ina kuma shake sake sharen kuran.

Abincin da nake fin so suna da yawa. Daya daga cikinsu shine shinkafa na biyu kuma wanda na fi so shine doya na uku, wake, tuwo da kuma taliya. Wayan nan abincin inna cisu ina jin daɗi sosai shi ya sa nafi son su. Amma wanda nafi so a ciki shine shinkafa.

Irin kayan da na fi so ko tufafin da na fi amfani da su, naɗaya shine dogon wando inda za ni wurin aiki ko ofis. Na biyu kuma ina son guntun windo inda ina zaman gida domin shi ya fi sakewa a jiki kuma kana shan iska da shi sosai. Amma in za ni coci ko wurin buki ina cika sa manyan kaya domin shi kam yana kyau sawa zuwa wurin buki.

Abun da nake so a canza a wurin aiki suna da yawa amma zan lipsata biyu a ciki. Na ɗaya shine lokacin zuwan aiki. Lokacin zuwan aikin ana fara aiki da sauri kamar ƙarfe shida, amma inda da son samu a mayar da shi ko ƙarfe takwas ko ƙarfe bakwai. Na biyu kuma lokacin tashin aikin Ana tashin aiki kusa ƙarfe bakwai, amma kuma kafiin mutum ya kai gida, mutum na kai gida da wuri ya yi duhu, so da za a iya dawo da shi ko ƙarfe biyar da rabi. Wani abun da zan so a canza kuma a wurin aiki shine yadda wayansu suna kan sa kaya. Suna kan san kayan barkate, kuma wannan ya kamata a canza su san in za su je wurin aiki ga irin kayan da ya kamata su saka.

Ina zubar da shara a kundin zubar da sharan da muna da shi a wajen gida, sai dalilin wannan yana taimakon mu, mu tara shara a wuri ɗaya in ya cika muna zuwa kwashe shi a je a zubar da shi a wurin zubar da shara sai a sake ƙona. Wani lokaci ma munakan neman mutanen da sun zo su kwashe mana shi, su je su zubar a ƙona shi a wurin da ya kamata.

Eh muna kan sa yunifom a wurin aiki amma ba kullum ba. Muna sa yunifom ranar Litinin da kuma ranar Juma'a. Ranan Juma'a muna kan san jan riga da ke dauke da sunan wurin aikin mu domin in mun fita a san eh wayenan ga abun da suke yi da abubuwan da suna yi a wurin aikinsu.

Bikin de na fi so shine bikin Kirsimati da kuma bikin shigan sabon shekara. Dalilin da na ce bikin Kirsimati shine lokacin de muna murna zuwan Yesu Kristi, na biyu kuma shine ne shigan sabon shekara. Dalilin da na son bikin shigan sabon shekara domin muna haduwa da yan wa mu, yi sujada mu yi murna tare da kowa da kowa a gari.

Ina kan amfani da wayar na duk lokacin da bana da abin yi ko kuma ina tashi daga godo. Ina kan amfani da waya in duba lokaci da zan je aiki da lokacin da zan yi shirin zuwan aiki. Kuma waya na, na taimakona indai ina wurin aiki in bana da abin yi. Ina kan amfani da shi in duba wasu abubuwa a ciki.

Abubuwan da nake ci a wurin aiki suna da yawa. Wani lokaci ina kan iya siyan masa in sai in ci. Wani lokaci kuma ina kan siyan ƙosai da kunu in sha. Wani lokaci kuma ina kan fita in je ni yi ma ko shinkafa, doya ko kuma wake in samu in ci. Wani lokaci kuma ina kan fita in je ni yi ma tuwo in ci.

Irin ƙasan da yana gidana shine ƙasan yashi. Wannan ƙasan ne muna cikin samun shi a anguwar mu. Shi ne kusa kowa na da shi a unguwa amma muna addu'a Allah ya tanada a samu a sa mana hanyar mota mai kyau. Ko kuma muna tunani da bamu lokaci za mu yi siminti sai a yi duka a cikin gidan.

Eh, ina kan tuƙin mota amma ba kowanne irin mota ba. Kaman babban mota ba na iya tuƙansu amma kan ƙana nan mota ina kan tuƙa kuma ina kan tuƙan manyan mutanen gari ko kuma in tuƙa nawa domin ina da mota guda ɗaya a gida.

Ina kan shirya ayyukana a rubuce. Wani lokaci na kan rubuta abubuwan da zan yi da safe, da abubuwan da zan yi ranar Litinin, da kuma abubuwan da zan yi ranar Alhamis, da kuma abubuwan da zan yi ranar Lahadi. Ina rubuta su, yana kantimake ni. Ina tashi kowane safiya, in san me zan yi da me kuma na riga na yi.

Daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a ina farkawa ƙarfe biyar da rabi don in samu in yi shiri zuwa wurin aiki. Ranar sati kuma ina kan tashi ƙarfe takwas in samu in tashi in gyara cikin gida in kuma yi wanke tufafi. Ranar Lahadi kuma ina kan tashi ƙarfe shida in yi shirin zuwa sujada.

Eh, ina kan yin aiki bayan lokaci. Dalili shi ne in nayi aikin da ban gama ba ina dawo gida, ina sake koma in duba ingan aikin da ban gama ba sai in kalmasa. Ina kalmasa sai in sake duba ingan wanda na neman gyara sai in samu in gyara. Wannan yana sani in yi aiki bayan lokaci.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki sun kai guda huɗu. Muna da ɗaya a ɗakin zama, muna da ɗaya kuma a ɗakin kwana akwai wani ɗakin kwanan shima yana da shi sai muna da ɗaya kuma a ɗakin baƙi wannan yasa su muna da fanka guda huɗu a ɗakunan mu a gida.

Burodin da na fi so shine burodin da aka yanka da kuma 'yan ƙana nan burodi wanda ina kan ci shine nikaɗai. Amma in na shiga gida da iyalina, burodin da na fi so shine burodin jimina da kuma burodin kwakwa.

Eh, ina kan duba lambar QR. Domin wani lokaci in ka je wani wurin aiki suna kan aiki da lambar QR, wanda shine muna kan duba shi musamman muyi aiki da shi. So wannan ne ya bani zarafi na aiki da lambar QR.

Eh ina son kallon faduwan rana. Dalili shine ina kan samu lokaci in shiga gida, in huta, in ci abinci da iyalina, mu yi hira, mu sake kalla fim tare da iyalina a gida. So faduwan rana yana da babban muhimmanci a rayuwana sosai.

Irin wasan da nake yi a waje shine wasan kollon kafa. Wannan wasan kollon kafan ina yin shi da abokanayena ko kuma da ma'aikatan wurin aikina. In mun fito daga wurin aiki da yamma, muna kan fita sai mu je mu haɗu a wurin kollon. Muna buga wasan nan don mu rage gajiya mu kuma sadu da abokanayen da mun yi kwana biyu ba mu hadu da su ba.

Lokaci na shekarar da na fi so shine lokaci na Janairu, domin wannan lokacin shine ana so wasu ne na murna da tare da juna na samu afara shekara tare da kuma lokacin Ista, wato lokacin mutuwan Almasihu da tashin shi. Wannan shekarar na samu mutuna da Allahn mu.

A'a, ba na da katin kasuwanci. Dalili shi ne, kana kan zuwan kasuwa a kowane lokaci ko kana da kati, ko ba ka da shi, kana kan shigan kasuwa, ka yi cefanen duk abin da kake so. Jama'a masu siyan kati, su ne masu direbobi mota, domin su ne kafin su shiga ana buƙace su, su siya kati ko su yi katin.

Yadda nake ji ranan biyan albashi, ina ji nauyin biyan albashin. Dalili kuwa shine ranan da kai ka biya albashin, in kana da bukatun yi diyawa ba ka iya ka yi ba. Kuma dole ka biya albashin da na kan ka. Kuma kana da damuwoyi sosai ba ka iya ka cika su ba domin albashin da na kan ka.

App da na ke amfani da shi a waya na don sakonni suna da yawa, diya shi ne Google. Google na taimako sosai a samun sakonni da yawa daga ƙasashen duniya gaba ki dymaya da kuma shi Firefox browser shi ma yana taimako a samu sakonni da yawa.

Eh ina kan kulle ƙofa kullum, dalilin shi ne kowa na fita ya bar gida ba kowa. Muna kulle ƙofa don ɓarayi kar su samu su samu su shiga gida su zo su yi mana barna. Lokacin da muke kambarin ƙofa a buɗe shine in muna gida ko kuma yara suna gida sai mu bar ƙofa a buɗe amma in kowa ya fita muna kan kulle ƙofar mu a kowane lokaci.

Eh ina kan barci da rana, musamman ranar Lahadi. Ina dawo daga sujada da safe, ina kan shiga ɗaki in kwanta da rana in huta jiki. Wannan na taimako a tashi ranar Litinin da ƙarfin jiki. Wani lokaci in bana da aiki sosai, ina dawo gida ina kan shiga ciki sai in huta da rana.

Lokacin cin abincin rana na, nakan bambanta. Dalili kuwa shine wani lokaci ina kan cin ƙarfe sha biyu, wani lokaci kuma in'na yi lasti a wurin aiki ko aiki ya mani yawa, ina ci ƙarfe sha ɗaya ko kuma in ci ƙarfe ɗaya. Ko ɗaya da rabi ko ƙarfe biyu.

Eh ina shan madara da safe wani lokaci kafin in je aiki. Wani lokaci in dawo in akwai sanyi ina kan shan madara a shayi. Wani lokaci kuma a wurin aiki in akwai iska sosai ina kan aiki da madara a cikin shayi in samu in sha don in ji dumi.

Eh ina jin tsoron kwari, shi ya sa ina kan aiki dasu maganin kwari a gida. Dalili kuwa shine kwari yana kan sa in yi yatsa cizeka ko kuma ya yi kusa da kai yana kan sa maka cutukan da bai kamata ba a jiki, so wannan na sani ina tsoron kwari sosai.

Ina wanka kowane safe kafin in je wurin aiki. Ina sake dawo daga wurin aiki, ina gaji sosai. Ina sake wanka da yamma. Amma in ban yi aiki sosai ba, ina kan wanka sau ɗaya a rana. Amma in aiki ya yi yawa, ina wanka sau biyu a rana.

Ina kan siyan kaya daga kasuwa kaya iri-iri. Wani lokaci ina kan shiga kasuwa in saya kayan dahuwa a gida ko in saya kayan sawa. Wani lokaci kuma ina kan zuwa in siya abubuwa na kayan shaguna dabam dabam a cikin kasuwa.

Ina sarƙaƙe gida na kowane rana. Dalili kuwa shine domin gida yayi haske kuma kar kwari su samu su shiga, su sa abin baki a cikin abinci. Ina sarƙake gidana kowane safe kafin in tafi wurin aiki ko kuma wani lokaci inayi lettin tafiyan wurin aiki, ina kan sarƙake shi da yamma ina dawo ko kuma ko wane sati.

Ina karɓan baƙo da murna sosai, ina shiga in ce ma iyalina su dafa musu abun da za su samu su ci, su sha kafin su kama hanya. Ta yin haka su samu ƙarfin jiki su sake koma wurin da sun fito. Kuma yana kawo dogara ga sunan Allah da kuma juna.

Ina cika aiki da duka fensir da shi kuma alkalami. Amma wanda nafi son aiki da shi, shi ne fensir. Fensir yana bayar da dama in ka yi kuskure zaka iya sharewa ka sake rubuta. While kuma alkalami in ka yi kuskure baka iya share shi ka sake rubuta ba sai dai ka fara daga fari kuma.

Eh ina saka agogo a hannu domin duban lokaci da kuma domin yana kyau a hannu, agogo nada taimako sosai in kana warin aiki. In ma waya na ya mutu don rashin wuta, nakan amfani da agogon hannu don ta duban lokaci, in ga lokacin da ya kamata in kai wurin aiki da lokacin tasowa daga wurin aiki.

Ina kan haduwa da abokan ciniki ta kasuwanci. Ina je siyan abubuwa, ina kan haduwa da su a wurin mu yi hira, mu ji cinikin abubuwa, in sake saya kaya in dawo gida. Ta dalilin haka ina kan gyara mutun tukana da su.

Nafi son dafa kwai indai na dafa shi da ruwa na mintoti, minti goma ko kuma minti goma sha biyar. Yafi daɗi amma wani lokaci nafi so in soya. Shi kwai din dalili kuwa domin soyayye yana da yawa da kuma daɗi.

Yadda nake jimre wa zafi shine ta wurin shafa shafin maganguna a wurin da yana mani zafi. Da dalilin haka ina kan taimako a ragin zafin, amma ina kan jimre zafi ina samo wuri na huta ko na samu wuri na zauna. A haka kam ina ɗan taimako na a jimrewan zafin sosai.

Eh ina karanta jarida amma ba kullum ba. Dalili kuwa shine ina kan amfani da waya in samu wayan su labarai da ya kamata ina nema. So ina kan amfani da jarida mai bi, son ɗaya a sati kuma son ɗaya a sati. Inda na dawo daga aiki ranar Juma'a sai in siya ko guda ɗaya in zo in karanta shi a gida.

Abin da nake tunawa daga yaro shi ne rayuwar da na tashi a ciki, abokanayen da na yi girma da su, irin abincin da na dinga ci da kuma makarantun da na yi. Wani lokaci kuma ina sake tunawa da dukan da na sha a lokacin da nake yaro.

Eh, ina kan siyan kaya a yanar gizo. Dalili kuwa shine don ba sai na tashi daga gida na je kasuwa kafin in samu abin da nake so in siya ba. Amma wani lokaci ina tashi in shiga kasuwa in siya kaya. Amma in ban samu na shiga kasuwa ba ina kan siya a gizo.

Eh, ko wani safe ina tashi ina shiga ina zuwan aiki a lokaci daidai. Ban taɓa fasa ko na yi latti da zuwan aiki ba. Ina kai ofis ƙarfe takwas. Wani lokaci ina kai kafin ƙarfe takwas.

Eh ina son zama kusa da taga. Dalili kuwa shine kana samun iska da ke shiga daga ta taga da kyau kuma kana ba ka cika zama a zufa. Amma wuri na da zafi in ka zo na kusa da taga, kana samun iskan da na hura daga waje daga itatuwa da suna waje.

Lokacin da nake fara aiki kullum daga ranar Litinin zuwa Juma'a shine ƙarfe bakwai da dai dalili kuwa shine lokacin farin aiki a ofishi kenan. So ina kan fara aiki a daidai lokacin da ya kamata a fara.

Gaskiya ba na cika tafiyan kasuwanci domin wancan ba aikina ba ne. Kuma ina aikin da ina kan zuwa ofis ne daga ranar Litinin zuwa ranar Juma'a. Ba na da lokacin zuwa kasuwanci, sai dai in shiga kasuwa in siya abinci a gida ko in siya kayan sawa.

Eh ina buga rubutu da sauri. Dalili shine aikin da nake yi a wurin aikina shine rubutu. So na saba rubutu da sauri domin in samu in yi abin da ya kamata in yi da sauri. Ina cika rubutu kowane rana daga safe har zuwa yamma.

Eh ina buɗe wurin da nake a yanar gizo dalili kuwa shine apps da nake amfani da su a wayana suna amfani da yanar gizo. So ina buɗe shi ina barin shi a buɗe a kowanne lokaci da ina da wayana dalili domin in samu in yi aiki da su app da suke wayana.

Hanyar mafi kyau ta koyon sabuwar fasaha ita ce fara kankanta sannan, sannan ka yi aiki tuƙuru, manyar da, mayar da hankali kan ra'ayi daya. Ko yanki daya a lokaci guda. Yin atisaye a kai a kai.

Ina kan amfani da bas ko taksi amma na fi son taksi dalili kuwa taksi in ka je park kana kan samu taksi da sauri kuma yana ɗiba mutane da sauri. Amma shi kuma bas sai ka zona ka jira ya nima jama'a kafin ya tashi kuma yana tafiya a hankali. Amma shi taksi na tafiya da sauri dalilin da na fi son taksi kenan.

Ko fofin watsa labarai da nake amfani da su shine Facebook da shi kuma WhatsApp, waye nan suna taimake ni in bayar da labarin da nake so in bayar da kuma ina kan samu duk labaran da nake nema, saboda haka ina amfani da wayenen Facebook da shi WhatsApp a kowane lokaci.

Na fi son shinkafa game da tuwo. Dalili shi ne kuwa tuwo in ba ka samu wanda ya maƙa shi da kyau ba, miyan ba ya daɗi. Amma shi shinkafa in ya ji magi, ya ji kayan haɗi, gaskiya yana wucewa sosai.

A lokacin da nake jin damuwa, nakan fita in je wurin kallon wasa ko kuma in je in buga kallon wasa. In na yi haka, nakan manta da wayansu su damuwoyi ko kuma in ji kamar damuwan baya nan. So duk lokacin da na ji kamar damuwa na damina, sai in fita daga gida in samu don in je in huta, in sake dawo kafin in sanya ya zan fita daga wancan damuwan.

Eh ina lullube ni da bargo amma in dai a lokacin sanyi ina amfani da bargo amma a lokacin zafi gaskiya bana amfani da bargo domin zafin ya yi yawa, saboda in nima fanka in yi aiki da shi in bar bargo a gefe.

Ina amfani da intanet a ko wanne lokaci. Dalili kuwa, intanet na taimako na a nai man amsosin da nake so da kuma ina kan duba me ke faruwa da kuma ina sake duba abubuwan da nake nima a cikin shi intanet ɗin. Kuma ina sake samu in yi magana da wanda na yi kwana biyu ban yi magana da su ba, abokan su, abokanaye na da kuma iyalai a gida.

Malamin da na fi so shine malamin da ya koyar da ni a JSS 1. Wato shi ne na koya mana maths da kuma CRS. Wannan malamin shi ya iya bi da mu kuma yana sa mu muyi dariya. Yana kuma siya mana ko biskit ko kuma chin chin mu ci sai yana mana koyarwa.

Eh ina kallon taurari da dare kafin in shiga ciki in yi barci. Ina kallon shi da iyalina a gida muna samu muyi dariya, muji daɗi, mu zauna tare muyi hira. Bayan mun gama kallo muna kan kule da addu'a sai kuwa shiga ciki yaje ya kwanta.

Lokacin da na fi zuwan kasuwa shine ranar sati, domin shine ranar da ba na cika zuwan ofis ko kuma wurin aiki. So ina amfani da ranan nan in samu in je kasuwa, in nema abun da ina bukata a gida da abubuwan da zan siya ma yara a gida.

Abun da ke sani in yi dariya suna da yawa. Duk lokacin da na gan iyalina ina jin dadi, in sun zo su yi mun oyoyo yana sani dariya. Ko dubu lokacin da na fita na ji na kalla fim a gidan fim, ina kan jin dadi kuma yana kan sani in yi dariya sosai.

Ba na iya ɗinka tufafi. Dalili shi ne kuwa ban koya ɗinka tufafi ba. Kuma ina cika bayar da ɗinkin tufafina zuwa mai ɗinka tufafi. Tun ina ƙarami ina kan duka kaya in baya raje a gyara mun a wurin ko a ɗinka mun shi. Peace.

Yawan daki mu a gida sun kai shida. Muna da biyu, wato ɗakin kwanan mu da ɗakin kwanan yara, sai muna da ɗakin baki da ɗakin iyayen mu da kuma wani ɗakin da mun yi ma bakin da in sun zo daga waje za su iya su samu su sauka su kwana a ciki.

Ina kan shara gida a kullum. Wani lokaci son biyu a rana, wani lokaci son diya a rana, wani lokaci kuma muna kanshare ranan sati, wani lokaci kuma muna kanshare ranan Litinin kuma ranan Juma'a. Wannan kam na taimako a ɓarin gida da haske.

Ina kan kwana kullum a gidana. Wani lokaci in na yi tafiya, ina kan kwana a ko kuma ɗakunan da ana bayar da su a haya. Amma indai ina gida ko kuma ina wurin aiki, ina dawo gida kullum in zo in kwana. Wannan yana sani in ji daɗin jiki sosai.

Na fi son zama a kujera dalili shine kujera na da laushi kuma kana iya zai zama a kujera ka kalla fim wannan yana saka ka zauna ka ji daɗin jiki kuma ka kwanta a kai. Amma taburma yana sakaka gaji kuma yana cika saci wambaya.

Ina kan daidaita aiki da rayuwa na bisa abin da na yi da rayuwa na da kuma a wurin aiki. A wurin aiki ina kan samu lokaci in koya sabobin abubuwa, a gida kuma ina dawo ina kan samu lokaci in yi rayuwa da iyalina, kuci ina sani, in haɗa rayuwa daidai da na aiki.

Murya na tana da hankali dalili kuwa shi newan saba magana da karfi ba kuma ina cika magana a hankali a ko wane lokaci domin yarda aka tayar da mu ba mu saba magana da karfi ba a gida kuma muna kome mu a cikin hankali da kuma gane wa.

Eh ina duba kalanda kullum amma wani lokaci ina kan manta. Ni bigira na ɗaya, ko kuma wani rana ko wanzu rana gaisan biyu asati duban duba ba amma dai a ko wane rana dai ina tashi ina kan duba kalanda in duba yau rana me, gobe rana me.

Ina kan iya ba da barkwanci amma ba kowane yanayi ba. Wani lokaci in muna hira zan iya in sa mutane su yi dariya amma wani lokacin yana ba ni wahala sosai dalili domin ban iya sa mutane dariya a kowane lokaci ba.

Eh ina cin salati amma ba na samun cin shi a kowane lokaci. Ina kan cin shi ko maybe ranar Lahadi, ko kuma sau ɗaya a sati ko kuma sau biyu a wata. Dalili domin samun shi yana da wahala kuma yana da tsada a kasuwa.